Kana yin arashi lokacin barci? A'a, bana yi. Gaskiya bana yi. Ni ban yi arshi lokacin bacci. Ni bana yi lokacin bacci. Gaskiya bana arshi lokacin bacci.

A'a ni bana zama a kan giwa saboda ban san yi. Giwa yana, yana da hatsari sosai in ba ka saba da shi ba ba ka iya zama saman giwa ba. To ni gaskiya bana zama saman giwa. A yanzu haka ni kaɗai ne ke nan. Ni ban ya zama saman giwa ba gaskiya. Bana zama saman giwa. Ko wanda lokaci da like ina nan ne kadai saboda ban zama saman giwa. Giwa yana da hatsari sosai. Giwa baban da za a yi wasa da shi ba ne. Giwa baban da za a yi wasa da shi ba ne gaskiya. Saboda kome muke yi bam ma kusa da giwa. Da yake ina zaɓawa ne, ta kallon shi saboda yana bani nishadi komai zai sa bam kusa da giwan. Kuma abin da zai baka, zai baka hatsari sai ka guje shi. Kai dai dokin lataka ba jin daɗin shi za ka ji ba gaskiya.

Gaskiya na fi son pencil because yana bani nishaɗi da komai. Alkalami yana cutar da mutum kuma alkalami yana illata mutum. Alkalami, alkalami yana cutar da mutum. Ba abun da za a yi wasa da shi ba sai yasa ba na san shi. Komai da nake yi, bana buƙatar alkalami kusa da shi so sai sa nake tsayawa. Tsaya ni kaɗai da shi kawai. Alkalami abun da zai cutar da kai ne, ma abun da za a yi kusa da shi ba ne kace kana zuwa ba gaskiya. Komai nake yi ina nan tare da alkalami? A'a, gaskiya bana so. So shiya sa nake tsayawa ni kaɗai. Indai tsaya ta in komai na da nake bukata ba sai da alkalami ba. Alkalami ba abun da za a yi wasa da shi ba ne kuma abin gaskiya akwai, akwai hatsari sosai. Abin akwai hatsari sosai. Ba abun da za a yi wasa da shi.

Eh gaskiya ina yin amfani da kwamfuta. Kwamfuta wanda yake ni ina mawa aiki da shi watan lokaci. Kwar kwamfuta nan ne a matsayin abin da za ka samu kana, kana ko karin aiki da shi kowane lokaci. So kwamfuta abin yana nan ne a kan komai da za ka yi amfani da shi. Ina amfani da kwamfuta sosai, ina amfani da shi gaskiya kuma ina jin daɗin amfani da shi fiye da waya wani lokaci. So kwamfuta abin wanda yake ban wasa da shi. Kowane lokaci daga kwamfuta nishaɗin yake yi da jin daɗi sai in kusa da shi in samu, in samu in yi amfani da shi. So kwamfuta abin da nake so nake amfani da shi ne. Gaskiya ina son kwamfuta sosai. Kwamfuta, kwamfuta abin daɗin da za ka yi aiki da shi ne gaskiya. Ba abin da zanyi wasa da shi bane. Ko sai wani irin nake sayen sararince gaskiya ina bukatar abun nan kakkasai da hanima ina bukatar zan yi amfani da shi. Zan gaya ma wannan gaskiya kwamfuta abin amfani ne sosai.

Ina amfani da shi gaskiya. Suran net tsaban da zan amfani da shi ne, saboda ka yi amfani da shi yanzon nan. Zuw anjima kaɗan, ka gan suru ya fara damun ka sai ka ɗauko suran wannan suran sai ka kunna shi. In ka kunna shi yanzu, zaka samu ka yi bacci da kyau. Ya sa nake amfani, in na ran cewa na kunna suran, suran net zan dawo. Zan ƙara kunna suran dan babin da zakayi wasa wani ka siya ne da kuɗi. So dole da abin zaka samu ka ƙara karlin fa kuɗin ka ka san cewa ka yi amfani da shi gaba ɗaya. Sai sa nake amfani da tsoron suran net. Kuma ina ke yi? Ina amfani da suran net, abin da nayi amfani da shi ne gaskiya. Mai ban wasa da su. So kowane lokacin na siya ina amfani da suran suran. Suran abin da nayi amfani da shi ne.

A'a, bana amfani da Bluetooth kowane rana. Bana amfani da shi kowane rana. Akai akai nake amfani da shi. Ban amfani da Bluetooth kowane rana saboda in ka kunna shi zai sa wayanka yayi zafi, ya yi slow. So, sai sa bana amfani da shi. Indai kawai ina amfani da shi ne lokacin da zani sha waƙa. Wata rana ya zo ɗaya a rana, wata rana ya zo biyu. Wata rana kuma zan kunna shi rana ɗaya, wata rana kuma zan kunna shi kwana ta e-- kwana ta biyu, wata rana kwana ta ukun zan kunna. Amma ba kowane rana nake kunna ta ba. Wani lokacin ma zan yi sati ban kunna ta ba. Saboda ban jin waƙa kowane lokaci. Sai sa so, na dai amfani da Bluetooth ɗin ne so ɗaya a rana. Sai sa ban amfani da Bluetooth in kowane lokaci. Saboda yana camin ca-chajin waya ko kuma haka de, sai sa ban amfani da shi.

Lamba mai albarka. To. Lamba, lamba, lamba na mai albarka yana da yawa gaskiya. Lamba mai albarka baza ince ga shi ba, albarka baya ƙarewa. Albarka abun da yake, abun da idan an fa, an ba, an ma ba ka albarka, ko ya za ka yi. Albarkara ka, ka, katacin shi ke nan, so albarka bata ƙarewa. Albarka bata lab, bata, bata, bata da lamba. So, kome kake yi albarka shine ma mabudin rayuwa. So idan kana da albarka a abun da kake yi, za ka gan cewa tafiyar shi yafi sauri. Komai kake yi yana tafiya yanda ya kamata. Kowane kake yi, yara ana sa maka albarka a ciki. So albarka bai da, bai, bai da, bai da lamba a abun da yake. Inde an sa maka yana tafiya ne a ƙarshen rayuwa haka abun yake.

To, ana jagorantar mutane ne da, da tafiya mai kyau so that, saboda inna jagora mutane tafiya mai kyau. Idan, idan suka ganni za su bani mutuncina, su bani girmana, su bani komaina saboda na jagorance su akan hanya, hanya mai kyau, hanya alhairi. Se kuma me nake ina jagorantar mutane ne a hanya mai kyau. Bana jagorantar mutane hanyar da gobe idan sun ganni ba za su ji da'in ganina ba ko su zo su yi fushi dani. Amma gaskiya ba hanya mai kyau ba ne. So kowa na gani zan bashi girma ko ya girmeni ko bai girmeni ba. Ko ni da shi girma ɗaya ne ko ba girma ɗaya ba, zan bashi girma saboda in ya ganni. Saboda in ya ganni zai bani girmana, yace mun gaskiya wannan mutumin kirki ne. Kuma yana mutunta mutane, shiya sa nake jagorantar kowa da girma.

To, shawara abu ɗaya ne wanda zaka bada shawara ba kowa ba zai iya aiki da shi ba. Wasu kuma sai aiki da shi. To a ni ina ba wa wasu shawara kuma suna amfani da shi, suna jin daɗin shawaran, suna jin daɗin shawaran. Ƙarshe kuma suna amfana da shi. Kaga ni sai shawaran zai zamanto cewa suna aiki da shi kuma suna amfana. Shiyasa shawara na kowane lokaci in zan ba da shi na kallon mutane sai in ba da masa shawara. In zamanto me inda zai yi amfane su kuma su gamsu da su sai masa ya aiki da shi. Haka shawara abun da yake in ba ka yi ma ba da wa ba, sa'a kan ka kamar kana surutu ne. Kuma kana kamar kana surutu, za'ace kana ɓata lokaci ne. To amma ka ba da shawara, ayi aiki da shi ba kowa yake aiki da shi ba. To nidai kam inayi, dan ba kowa bane Allah ya ba ma yabi na zai yi amfani da shawara ba. Amma gaskiya ina ba mutane shawara suna aiki da shi kuma suna gamsuwa da shi. To shawara abu mai kyau ne wanda nake ba mutane kowane lokaci.

Ina cire takalma a gida saboda sa takalmi a cikin ɗaki bai da kyau. Amma idan dai zan fita ɗaki ina sa takalmi sai in je wajen gida in yi tafiya da takalmi na a ƙafa. So takalma na kowanne lokaci tana ƙafa na. Bana yadda in cire su saboda ina tafiya kuma lokaci ban san me zai cutar da ni ba, shi yasa nake amfani da takalma kowanne lokaci. Sai dai in za ni shiga ɗaki nake cire su ko tafiya zan yi cikin gida, takalma na suna ƙafa. Bana yadda in cire takalma kowanne lokaci nake amfani da su. Haka kuma takalma abin da zakayi amfani da shi ne, ba sai kowa ya sani ba. Shi yasa kowanne lokaci takalma abubuwan da nake fama matsayi da kula da da kowanne lokaci dai in dinga aiki da shi. Bana yadda in zamanto cewa ban sa takalmi ba ko ance na manta a'a kowanne lokaci tana ƙafa na sai dai zan shiga ɗaki.

To, ina taimakawa mutane ta hanyan alkairi. Ta hanyar alkhairi in nuna masu hanyar da za su ƙaru da shi, su sami hanyar cin abinci ko hanyar samun kuɗi haka. Shiyasa nake taimakawa. Kowa da nasani, kowa yake ne inda ina da shi zan taimaka. Ko bani da shi, ban tilasta kaina in taimako. Inda kowa bawai ya isa niman taimako bane. Kowa ya zo niman taimako wurina, inda ina da shi zan taimaka mi, inda ban da shi zan ce ban da shi. Duk ma an ce wita, inda wanda zan iya ajiye lokaci ne dai tsohon ya ajiye lokaci zaka iya samu. Amma bana samun lokaci. In taimakawa ne, ina iyakacin ƙoƙari na in taimakawa kowa. Ba kowa bane niyi da shi, indai ban dashi ban dashi, indai zan taimaka zan taimaka. Duk wanda ya zo zan ba shi, haka tafiya na yake.

Eh gaskiya ana amfani da shi. Matashin uwa, matashin wuta ita ne abin komai. Idan ba shi ba zaka iya rayuwa ba sosai da shi. Wane nake yi sai da shi. Suma ina samu uwa sannan in samu na yi komai. Na ita ta amfani, na nake abin da nake amfani da ita nake komai. Ma abin da nake abun nan ace bazan amfani da nata ba. Matashin wuta, matashin uwa abu ne da bazaka iya wasa da shi ba. Matashin wuta na nan ne, zaki yi amfani da shi. Komai ne ka samu ka amfana, ka samu ka yi komai zaka yi. Komai zaka yi a faɗin duniyan nan in babu shi duk babu amfani. Me yasa nake amfani da matar wuta? Abin ne amma me yasa nake amfani da matashin uwa?

Muna aiki tare da ƙungiya ne a kowani lokaci da ya zamanto cewa an ce muyi aiki da su. Koda ƙungiyar aiki a wand ba kowa bane sai da shi. Ƙungiya na tare ne ka gamsu da, da ka kowane tafiyar da aka sa a ciki. Ko wani abin da aka ce ka gamsu da shi, aka gamsu za ka bi abun da aka faɗa. To idan ƙungiya ya zo a kanan, muna cikin ƙungiya ne muna haɗa kai wuri ɗaya. Mutayin komai muna amfanar da juna. In wanda yayi da kyau a ce yayi da kyau, in wannan bai yi da kyau ba za ce bai yi da kyau ba. To haka muke tafiyartar da ƙungiyarmu. Ba ma ɗaya wa mace sai wannan yayi zamuyi. Mu muna yi ne kowane lokaci don mu ga cewa ya kamata muyi. Sai sa ƙungiyarmu ya zamanto na ɗaya a cikin ƙungiyoyin Saurah. Ai sa mu ka azaman to ƙungiya ba abin da za a yi wasa bashi bane wurin tafiya. Ƙungiya abun da yake sa ka zamanto da shi ta hanyar tafiya da kyau. Yana amfanar da komai tafiya yanda ya kamata.

To, dangantarmu da shugabar aiki gaskiya mai abu mai ƙarfi ne. Saboda shugaban aiki yana nan ne. In ka samu kana nan da shugaban aiki, za ka samu matsayi kai ma ba za ka sha wahala waɗansu abubuwa ba, ko mai zai ta tafiya yanda ya kamata. Marasa ta jan daɗin tafiya sai sa wurin shugaban aiki bana wasa, ina ba shi matsayi sosai. Saboda ko me za'a zo yi, kai ya zamanto ya ba ni wahala. Shiyasa kowanne lokacin shugaban aiki na da ga cikin abun da nike yi wurin sa. Sai da shugaban aiki nan na ba shi maɗ'ala'i, in zan je gidan sa ingaida shi, in ga abin da zai ba ni. Sai ko zai zaman to a samo wani abin da za a yi, zai iya buga mun waya ya sanar da ni saboda matsayin da nake bashi. Sai sa danna taɓa mun yi ƙarfi da shi da matarsa da kowa. Dangantarmu da zamanto yayi ƙarfi a cikin kowane tafiyar da muke yi tare da su. Sai sa suke cewa ni na zamanto da ban yake, eh aka ban yake. Na fi son in zamanto haka.

Ni na fi son tufafi kaftan. Tufafin kaftan na fi so kaya da wando, da hula, da agogo, da takalmi, da tilare, infi fesa ina ƙanshi. Kai to a kalle ne sai sa na fi sonsu. Ina nan ni abin da in ka na sawa ina da kyau. Wanda kasa kowa ya ganka zai baka girma ya baka matsayi yace ah wannan nasa kayoyi sai sa tufafi kaya da wando yadi aka ko shadda, nafi sonsu ina ɗinka wa sai in ta sawa. Saboda a ta bani girmana inda zan je. Saboda ƙaramin kaya in ka sa zan nan ba lallai bane aga girman ka ba. Sai sa nafi son tufafi mai girma ina sa su in na zuwa ko ina da zana je. Ina ga wannan tufafin ya fimin komai, sai sa ko na samu kuɗi nake zuwa an sa sayan tufafi. Saboda tufafi ne mawarorin su rufa asiri.

Ice cream da nake so sosai, ice cream da zaka je shopping Irrin wannan nake bukata. Irrin wannan ice cream nake so, nake amfani da shi. Gaskiya ai irin wannan me kyau Mutum ya samu yana sha ice cream abun nake bukata ne da farko da karshe. Bana wasa da ice cream.

Eh muna zuwa gidan fim, ni da abokanai na da yanuwana da ƴan gidan mu muna zuwa kallon fim. Kallon fim abu ne mai kyau wanda in kun ji za ku samu nishaɗi da jin dadi, ku gamsu da abun da ake nuna maku a cikin fim din sai sa muke zuwa kallon fim da abokanai na da ƴan gidan na da mun san ta waɗansu kallon fim sai sama ke zuwa kallon fim. Gidan fim na jin daɗin zuwa kowa da kowa da ke gurin zai ta nishaɗi da jin daɗi. Gidan fim ma abun da ake wasa da shi bane, ina jin daɗin zuwa gidan fim gaskiya sosai sosai. Ina jin daɗin zuwa ina bukatar gidan fim sosai ina bukatar shi sosai sosai da sosai. Ina son gidan fim tsakani da Allah baza na yi ƙarya ba.

Aha, ba na karanta jarida. Ba na karanta jarida, yanzun ba na karanta wa gaskiya. Yarinya abinda yake sai kana da lokaci, ka basa lokacin ka. Wani kake yi? Sai ka karanta jarida amma yanzu ni ba na karanta jarida. Ba na da lokacin karantawa saboda zana je wurin aiki, in je na dawo, na yi a na gida, na yi komai da komai. Ya zamanto ba na da lokacin karanta jarida amma in dai ya zamanto a cikin mutane ko wani guri, zana karanta amma ba na karantawa a ko ina. Sai sa na ke nan ba wanda nake yi, sai dai in je wurin aiki in dawo amma ba na karanta jarida. Jarida abu ne mai ke son lokaci ka bashi natsuwa ka karanta, ka wani ka-ka-ka gane. Amma ni a yanzu ba na karanta jarida. Na bar masa in je wurin aiki, in dawo in yi komai zan yi.